Gaskiya na fi kuzari da safe. Ina jin ƙarfi a jikina sosai. Nakan tashi da sassafe ne, nayi wanka, na wanke fuska, na karya nai karin kumallo, sannan na tashi na fita domin zuwa wajen aiki ko makaranta. Ina yin haka kowane rana.

Eh ina bin ka'idojin aiki sosai. Nakan tabbatar na fara aiki a lokacin da ya dace sannan kuma na gama a lokacin da na dace. Ina tambayan abokan aikina abubuwan da ban sani ba don yin aiki cikin kwanciyar hankali da natsuwa a kowane lokaci.

Ina tafiya wajajen da nake so ne ta hanyar hawa mashin ko mota, ko kuma idan babu nisa sai in tafi a ƙasa da ƙafa na. Don jikina in motsa jiki kuma in ga abubuwan da ya kamata ta hanya. In wajen me nisa ne kuma nakan hau abin hawa koh moto ko kuma mashin.

Eh ina da shi, kamar in za a yi wasu abubuwa na gida, da wata tsiyaci, da wata tsiyaci, da wata tsiyaci. Ina aiken yara su je wajaje ko kuma ni in je da kaina in yi abin da ya dace domin, domin aiki ayyukana na gida da kuma na famili na dangi gaba ɗaya.

Eh ina yi. Ina sanya abun tunatarwa domin na kan yi amfani da wayana don tunatar da ni yin ayyukan da ya dace a lokacin da ya dace don gujin mantuwa ko kuma yin abin da bai kamata ba. Na kan fara yin muhimman abubuwa kafin in zo in yi marasu mahimmanci sosai.

Eh, ina yin addu'a kullum in na tashi da safe domin yin nasa samun sa'a a rayuwa da yin ayyuka gaba ɗaya. Na kan yi addu'a sosai da sosai don gudun. Ban ma san me zan ce ba. Sauƙin shikawai ba ka je ka ji.

Ina yin amfani da manhajan da ke wayana don tsara ayyukan da suka dace, musamman waɗanda suka fi mahimmanci a farko, sai in zo in sa waɗanda ba su kai su mahimmanci ba. Hakan yana sauƙaƙa min wajen tafi da aikina da sauran al'amura na da nake gudanarwa.

Gaskiya idan ina sauri nafi son na hau lift, idan kuma bana sauri ina hawa matakala at least dai yana sauƙaƙen wajen motsa jinina in na gaji musamman daga wajen aiki. Kafin na shiga ofishina, yana sauƙaƙa min wajen In jinjiga jinina kafin inje in zauna a wajen aiki.

Muryana ba ta da ƙarfi sosai amma a lokacin da ake bukata ko kuma nake bukata in yi magana da ƙarfi nakan yi ƙoƙari in yi da ƙarfin iya yinda zan iya yanda za a ji ni. In kuma lokacin da ba'a bukata ne to nakan yi daidai yanda muryana take.

Ina hutawa a wajen aiki lokacin da ayyuka suka ragu mun, musamman da safe da rana. Lokacin ayyuka sun ragu mun sai in ɗan huta, in ci abinci sannan in sai in cigaba da aiki. Haka nike a koda wace rana. Haka yakan sauƙaƙe mun ai wa halhalun aiki.

Yawan danginmu a gidanmu mun kai mu goma. Ya haɗa da yayyina, da iyayena, da mamana, da babana, da ƙannina, da iyayena. Duka muna cikin gidanmu. Muna da sauran ƴan uwa.

Kayan ciyeciyen da na fi so shine nau'in abincin zubairu. Hakan yakan sani farin ciki a kowane rana in na ci kalan abincin nan. Musamman na haɗa shi da, musamman na haɗa shi da, da mai zance ma, ban san mai zance ba. Mai zance dan Allah? Eh. Foundation of belief.

Muna da madubai guda biyu a gida. Makan yi amfani da su wajen duba fuskan mu kafin mu fita mu tafi wajen aiki. Idan mun shirya, mukan yi amfani da su sosai. Zubairu yana tambayaya, "wani aiki ne aka bani?" Na ce mashi, a'a madubai ne kawai da muke amfani da su.

Ina da manafa na wata-wata. Nakan yi amfani da su don tsara ayyukan da zan yi a cikin wannan watan in ta fita in ƙara tsara na wani watan da zan yi a gaba. Haka yana samun tsari a dukkan abubuwan da nake yi na aikace-aikace da sauransu. Nakan yi amfani da wannan don tsara aikin da zan yi a wata da a kuma lokacin da ya dace.

Nakan fi yawan amfani da i-mel dina da kuma WhatsApp dina don tura saƙonni da ganin abubuwan da suke wakana. Sannan kuma nakan tura saƙonni ta hanyar i-mel, sau da dama akan kuma turo mun muhimman abubuwa ta i-mel dina.

Ban gane me kuke nufi da sa hannu ba. Sa hannu kaman ya yaya sa hannun mu yake? Ban san me kuke nufi ba. Bincike na, na duba ban sa gane me kuke nufi da sa hannun ku yake ba. Eh.

Tambayana kuke ina zama a kan guiwa? Eh ina zama a kan guiwa. Abun da ya fi guiwa ma ina zama a kai. Ba ku sani ba, na fi zama a gwiwar lokacin da nake aiki mai mahimmanci ko idan na gaji ina jijjiga jini na, sai in zauna a kan guiwa. Zama a guiwa yana kara min karfi a jiki da sauran al'amuran da ya kamata in yi.

Ina da takalma guda ashirin masu rufi, marasa rufi guda arba'in, waɗanda kuma ba slippers kuma ina da su guda biyar. Nakan yi amfani da takalmana, nakan ji daɗin zuwa aiki da su da yin abin da ya dace, da tafiya gudu da kuma zuwa aiki da na zuwa makaranta mabambanta. Nakan sa takalmi daidai da aikin da zanyi da sauran su.

Ina son jin daɗin kiɗan kalangu. Nakan ji daɗin yin amfani da kiɗan kalangu ko saurara lokacin da nake yin wani aiki mai mahimmanci. Nakan jin kiɗan lokacin da nake farin ciki ko kuma nake cikin bakin ciki hakan yakan sani na ji namance da duk abubuwan da ke damuna.

Na fi amfani da social, kafofin watsa labarai kamar su WhatsApp, Instagram da kuma TikTok. Na kan yi amfani da su don sanin me ake ciki a halin yau da kullum. Na kan yi amfani da WhatsApp don tura saƙonni ko kuma ganin a turo mun saƙonni masu mahimmanci. Twitter kuma muke karanta labarai na duniya.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa bayan na sayar da abubuwan da nake sayarwa, musamman ranar da kasuwa ta fi ci, ranar Alhamis. Babban kwastomana iya adadɗa takanzo ta kashe miliyan uku ko sama da haka a kowane rana. Nakan jin daɗin ciniki da ita saboda iya ate mutum ne mai muhimmanci a gurina.

Ina aiki shine in zama babban kasurgumin dan kasuwa wanda yake kasuwanci a duk duniya. Sannan kuma in samu kuɗaɗe don da zan taimaka mutane masu aiki da sauran su. Kowa ya ji daɗin aiki da ni.

Eh iya na iya dafa abinci musamman iya addu. Takan taimaka min wajen yin girke girke. Iya attu ta iya girki sosai kanwa na ne. Mu kan yi girki tare da ɗan uwanta Zubairu Bahubali. Eh mu kan yi girki tare da ita ko da yaushe muke tare. Haka aka yi na sa mun farin ciki mu zauna cikin annashuwada.

Ina magance ƙoke-ƙoke wajen sauraron wanda ya kawo ƙorafi. Hakan nakan saurari ƙorafin shi a cikin tsanaki da natsuwa. Sannan kuma na maimu na kawo mai abin da ya dace da abin da ya kawo kuka. Sannan idan abin ya fi ƙarfina nakan miƙa shi da wanda suka magabata na, oganni na waɗanda muke aiki tare da su.

Eh ina tafiya kasuwanci kowane rana. Ranar musamman ranan da nake cikin annushawa da farin ciki. Nakan yi siye da siyarwa a cikin kasuwa. Na siyar da abun da nake siyarwa lokacin da, lokacin da nake cikin farin ciki in siyar da abun da nake so na siyar.

Eh ina yin ajiya, ina yin ajiya a kasuwa. Ranar gizo na tura sako, na ajiye sakon da nake so lokacin da nake so in yi amfani kai, kai ka daina min surbutu da ƙarfi. Please.

Eh ina kalla inuwa na lokacin da nake tafiya a ƙasa. Nakan kalla dan hakan yana sani na ringa tunani kala kala, tunani masu muhimmanci akan ɗan adam da wane ne ɗan adam da kuma iko, ikon Allah. Hakan na da muhimmanci lokacin da nake tafiya da rana ko da dare ina yi ina kallon kan inuwa na.

Ɗariya, lokacin da musamman lokacin da nake tare da mutumi na musamman wanda ke sa ni farin ciki da, da annashuwa, zai kan sa farin riga ya zauna akan kujera, ya yi tagubi. Hakan yana burge ni, ya sa hannu ɗaya a cikin hanci ya ringa murza gemun shi da gashin bakin shi in kuma ya ji fuskar fanka.

Abincin da na fi so shine shinkafa da naman kaza da miyan iya atu. Haka ina ci wannan abincin yakan sa ni farin shi inji an nashi wa da sa ni na tuna gida lokacin da ba ni a gida. Musamman lokacin da nake wajen aiki ina tuna ina ci abincin nan sai inji na tuna da gida.

Gaskiya a yanzu ba ni da ayyukan da zan iya raba da wasu saboda ni ma an ɗauke ni aiki ne amma ina da buri idan na samu dama in ɗauki wa'inda suke buƙata in ɗauke su aiki musamman na kusa da ni da wa'inda suke nesa da ni. Kowa ina son ganin shi cikin annuri da farin ciki musamman.

Eh ina biyan kuɗi ta waya lokacin da zan yi amfani da katin na domin siyan wani abu mai mahimmanci wanda zan yi amfani da shi ko kuma na tura ba fa abinci ba ne. Nakan saka mai a farakina idan ina jin yunwa don haka yana sauƙaƙe mun wahalhalen da nake ji a cikin jikina.

Eh, ina koyan wata yare kaman su Turanci da Larabci da Ingilanci da Yarbanci. Ina son koyon yareruka mabambanta don hakan zai taimaka min wajen mu'amala da kowane kalan mutane a cikin rayuwana ko da kasuwancina da kuma aikina.

Babban nasarar da na samu a aikina shine yin gagarumin aiki wajen haɗa manhaja yanar gizo wanda yake ba wa ɗan adam damar tsare-tsare masu, damar tsare-tsare nasiya da siyarwa a sauƙaƙe cikin.

Eh ina sabunta shirye-shirye na na kwamfuta wajen lokaci zuwa lokaci ya danganta ko duk wata ko kuma duk shekara ko kuma duk bayan wata uku. Hakan yakan sauƙaƙa min wajen sabunta. Ina sabuntawa ne ta lokacin da na sami lokaci ko kuma lokacin da yake da buƙatar a sabunta shi.

Nakan yi abinci da yawa na raba shi ma mutane mabakata lokacin da nake da cikin halin wadata. In ina cikin wadata, nakan girka abinci na raba ma mabakata, duk da nima a daidai hanyar rayuwa nake ji. Amma lokacin da nake cikin bakata, nake cikin wadata, nakan siya abinci na raba ma waɗanda suke bakata.

Ina amfani da matashin wuya wajen kwanta wa lokacin da na zo kwanciya barci ko kuma na na jawo in kwanta a kai. Kai me haka? Dakali nikan yi amfani da iya adiyace ko kuma ya kwanta a kanku.

Nakan shaƙata lokacin hutu domin gayyatar abokaina da ƴan matana na haɗa walima, mu ji munishaɗantu, mu sa kiɗa, mu more marayuwa, mu manta da komai lokacin da muke aikata komai.

Eh ina yin rabin wurin da nake a yanar gizo idan abun da zanyi yana da muhimmanci. Idan kuma ba abu bane muhimmanci ko kuma abu wanda ban yarda da shi ba bana yarda. Nakan yarda ne kawai lokacin abun da na yarda da shi yana da muhimmanci sosai ko kuma amfani a gareni.

Ina son yin wasan ludo. Na kan ji daɗi lokacin da muke gudanar da wasan ludo da ni da abokai na da kuma ƴan uwa na lokacin da bamu aiki. Haka ni kan sami farin ciki lokacin da muke gudanar da wasan da kuma yadda muke ganin kowa yake ƙoƙarin ya iya bakin ƙoƙari don Allah kare ni.

Ku ɗore mun kai da wannan tambayan na uku, so nawa nake share ƙura? Nakan share ƙura so tamanin a rana saboda ni a sahara nake rayuwa. To in ba wanda yake rayuwa a sahara ba kun tambaye shi so nawa yake share ƙura? Wannan ita tambayan rainon wawa ne.

Eh nakan kunna wuta amma ban gane wane wuta kuke magana ba. Wuta in kunnomin mutum wuta ko kuma in kunna wuta na girki ko kuma in kunna wutan nepa. Wanne kuke magana a ciki? Don kala kalan wuta suna da yawa ban gane wanda kuke magana a ciki ba.

Wane kalan mai nake amfani da shi? Mai na shafawa ko kuma mai na cin abinci? In mai shafawa ne, na fi amfani da vaseline da kuma graziline da kuma man kaɗe da kuma alayyadi da kuma kakiɗi. Dukansu suna taimakawa fata wajen yin laushi.

Na kan ji kukan zakara da safe idan ina je ƙauye amma in ina cikin gari cikin birni gaskiya ban fiya ji ba saboda gidajen da muke kaman GRA Jamawa ba gidan da yake da zakara ko guda daya. Kana mun abu kana kunna mun wa.

Na fi jin daɗin zama a kujera musamman lokacin da nake aiki. Idan kuma ina so in huta ne, nakan baje a kan taburma. In kuma ina so na yi aikace-aikace ne, nakan baje a kan gadon gado. Ya danganta da kalan abin da nake da kuma lokaci ne na.

E, bana son yaji. Bana iya jure ma barkono mai yaji saboda yana wahalar da ni, yana tada min da, ba olsa ba, banda olsa, ban fatan nayi olsa. Kai dai da kike da shi ku je can ku ƙarata. Gaskiya barkono mai yaji bai da daɗi, musamman lokacin da ya taɓa shigan min ido. Na yi kuka sosai, na ji zafi sosai.

Ina shan madara sosai musamman rufaida yogurt. Nakan ji daɗin shan rufaida yogurt mai ƙiran strawberry vanilla da dai sauran flavor. Nakan ji daɗin shi musamman da daddare ko kuma da safe. Nakan haɗa shi da fura ko kuma da gyada ko kuma da wani abu mai daɗi wanda zan ji daɗin shan shi.

Ina son ciyar da hutuna a garin asalin garinmu, wato Zaria ina jin daɗin garin saboda yana da daɗin zama da kuma ƴan zanga, ƴan uwa da abokan arziki da duk wanda aka daɗe ba a haɗu ba, musamman karshen shekara lokacin an yi hutun aiki.

Ina cin abincin rana da karfe daya da rabi ko kuma karfe biyu amma dai har yau har yan zuben cewa saboda na je gidan na ga alamun tuwo suka yi. Ni kuma ba na cin tuwo. Shi ma iya ati ya rugo da yunwan shi ya zo ya sha iloka ya ce ta mai kama da, rufe, da rufaida ne ko da tea ne ya ce tayi kama.

Nakan yi amfani da guda biyu, in sa ɗaya a wuya na, ɗaya kuma a, a ƙafa na. Musamman lokacin da nake kwance, saboda in na gaji kan samu in stretching baya na in motsa baya na in mantche da abin da ke damu na sannan na kwanta na huta lokacin da nake buƙatar hutu.

Nakan koka akan abun da naga bai dace ba, ko kuma abun da na ga nake so na ga an yi. Nakan yi koka ne musamman lokacin da ake yin wani abu wanda bai dace ba. Musamman lokacin ina abu kuma kana ta mun magana. Ka san me nake kana ce mun.

Da safe nakan sha shayi da biredi ko kuma na sha kunu ko koko. Hakan yana min daɗi musamman lokacin da ba na barin je aiki ba. Hakan ya kan taimakamin wajen natsuwa na yi abin ƙarin kumallo mai kyau sanda zan ji daɗin amfani da shi ya dade kuma ban nema abinci ba.

Ina goyon bayan sababbin fasaha saboda n harka ne na ci gaba ga rayuwar 'yan adam da kuma faɗin rayuwar duniyar nan. Fasaha na da matuƙar mahimmanci a rayuwa, yakan sauƙaƙe mana ayyukanmu da jagorantar abubuwan da muke yi na rayuwa na yau da kullum.

Teburinmu a wurin aiki yana da girma. Nakan ajiye abubuwana masu mahimmanci a kusa da shi, inda ba zan zo na mance ba. Abubuwa masu mahimmanci kamar su littattafai ko kuma takardu ko kuma documentary wanda nake yawan amfani da su, wanda kuma ban cika amfani da su ba nakan ajiye sa daga nesa.

Yanayin da na fi so shine yanayin damina. Nakan ji daɗi lokacin na mance da damuwa ko kuma abubuwan da ke damu na na yi aikina masu muhimmanci wanda kuma basu da muhimmanci nayi watsi da su. Lokacin damina yakan sa na manta da duk damuwana ko kuma abinda yake damuna na yi a fokosin na miƙa aikina.

Eh ina da dabba. Ina yin kiwo kamar sukaji da agwagi da kuma zabi. Muna, bayan gidana da akwai garden inda nake ajiye kayayyaki na shuke-shuke da kuma na kiwo. Don haka yakan sa ina son 'ya'yan tsaye wanda nake kiwon su a cikin gidana. Suna ƙara min kyau da kukansu yana min daɗi.

Nakan tsaya ne a hankali na gawaye ke gabana da kuma wanda za su zo a bayana don gudun kar inbar wanda na riga da ya zo ya shiga gabana. Nakan tambayi waye ne ya zo a karke sai in ce ina bayanshi don kuma ba wanda na gani, wanda na sani ko kuma wanda zan ma magana nakan tsaya har in ringa kallo har a zo kaina.

Abincin da yake sa ni na ji daɗi shine shinkafa da miya da naman kaza. Nakan ji daɗin abincin musamman in ji, in na ji ya yi daɗi sosai. Nakan tuna mun da gida lokacin da nake gida, ya sa na tuna da ƴan uwana lokacin da muke ci tare da su.

Gaskiya bana iya jifa dutse nesa saboda bana son irin wannan wasan. Ba ya burge ni in ba tayi lokacin da nake yaro ba. Lokacin da nake yaro na yi kalan wasan nan amma ba zan iya tunawa ba. Tun da aka taɓa jefa wa na kusa samun wani yasa to na daina yi.

Eh ina kwana a gad saboda yafi mun sauki, bari na gaji ina ciwon jiki ba ko kuma amma wani time ɗin, wani lokaci idan na gaji sai na kwanta a ƙasa saboda yafi mun sauki ko kuma inna ji ina son in canza yanayin da nake kwanciya babu yan da zata kasance ba.

Eh, ina da katin kasuwanci. Katin da nake ina yin amfani da shi wajen siyan abu ko kuma na siyar. Katin na da matuƙar mahimmanci a wajena.

Eh, ya kake son zama? Na fi son zama a cikin ɗaki a kan kujera lokacin da ban je aiki ba. Idan kuma na je aiki, na fi son na zauna a kan kujera da tebur a gabana don yin aikin da nake so yin cikin kwanciyar hankali. Idan kuma na dawo gida, na fi son na shingida a kan gado ko kuma a kan kujera mai fadi.

Na fison ayaba saboda ayaba bai da wahalan ci, yana da sauki wajen hadiyewa ko kuma ka ci. Yana da daɗi sosai sannan kuma baya da wahalan taunawa ko kuma ci. Baya da takura, yana abinci ne wanda kowa zai iya ci sannan da amfani a jikin ɗan adam.

Gaskiya ban cika buga rubutu da sauri ba saboda bana da saurin yin rubutu musamman lokacin da ake jira na. Amma idan ba a jira na, na kan yi rubutuna a tsanake kuma mai kyau na kan yi rubutu mai kyau kowa wanda zai iya kowa zai iya karantawa.

Nakan kare kaina ne daga sauro wajen shiga net ko kuma na sa maganin sauro. Nakan rage min sosai ko kuma rufe ƙofofi na lokacin da duhu ya yi ko kuma ɗauke kunna fitila, idan sukaga haske basa so sai sun tafi.

Anguwan mu na da kyau sosai, za kaga tunda GRA ne ba inda za ka ga yara ba. Haka ka ga yara suna damun ka da safa-safa ko kuma ka ji ƙara-ƙarin mutane na ma Ihu ihu Anguwan silent za ka ji da dadin zama. Mukan zama, mu kan zauna cikin kwanciyar hankali da jin daɗi a cikin wannan unguwa. Ba yan sa ido ba wanda zai kalle ka in ka fito yayin ringa ma abin nan dinka.

Eh nakan ji-ji motsa jikina da safen kafin na je wajen aiki. Haka ne kan sa na ji warwala a cikin jikina da jin daɗi. In na dawo na gama motsa jikina sai in zo in yi wanka, na shirya, na tafi makaranta ko in je wajen aiki. Ko wane safe haka nake yi. Nakan ji ƙarfin sosai da kwarin gwiwa.

Tufafin da na fi so ya danganta da kalan aikin da zan yi ko kuma yanayin da ake ciki. Lokacin zafi na kan sa tufafi marasa nauyi, lokacin sanyi kuma na kan sa tufafi masu nauyi da Oho kai!

Eh, ina yin amfani da kwamfuta musamman lokacin da aiki ko kuma nayi amfani da waya na, amma yanzu kwamfuta na tafi mun muhimmanci. Nakan yi amfani da kwamfuta sosai a wajen aiki domin ijjiye bayanai masu muhimmanci ko kuma yin abubuwan da suka dace da aiki.

Gaskiya ba na cin tafarnuwa saboda, saboda ba na son ƙanshin shi amma kuma na san magani ne. Wani zubin in ya zama dole sai na ci zan iya daurewa in ci amma ba na son ƙanshin shi sosai. Ina so in jarraba ci wani lokacin amma dai yanzu ba na iya ci.

Na fi son, na fi amfani da biredi, burodi wanda ya ƙone, me laushi, wanda yake da kyau, wanda bai cika zaƙi ba. Sannan kuma ina son biredi wanda yake da bota sosai a cikin shi. Bana son biredi wanda yake da zaƙi sosai.

Sai dai salat. Salati kuma ta yaya za ka ci salati? Ku duba mana ku gani mana fisabiliLLahi. Ku kun taɓa ganin yanda aka ce anci salati? Sai dai a ci salat. Ku ƙara duba tambayan nan don ba ta da ma'ana. Kun gane?

To ku bakuda hankaline? Albasa fa kuka ce? Albasa ba kuka ce. Kun taɓa ganin inda akai albasa ba ai kuka ba? Musamman in tana da yaji. Gaskiya ban cika san yanka albasa ba saboda ba ta mun daɗi sosai. Tana shigan mun ido ta takura mun. Amma wani zuben in ya zama dole zan yi, na kan yi amma ba yawa. Saboda bana jin daɗin yin da amfanin dasu.

Gaskiya ban cika son buɗe taga ba saboda na fi son tagana a rufe koda yaushe. Ya fi na samun isasshen kwanciyar hankali idan yana rufe. Amma idan yana buɗe kullum ina cikin fargaba ban san me zai iya shigo mun ba ko kuma me za'a iya bugowa a ayimun ta tagan nan.

Eh, nakan yi amfani da manhajan kare waya daga ƙwayen cuta wato antivirus don kare wayana daga ƙwayoyin cutar da zai iya taɓa manhajoji na ko kuma abubuwan da nake yin amfani da su a cikin wayana. Ƙwayen cuta na ɓata.

Na fi son launin shuɗi, saboda launin shuɗi yana da kyau sosai. Ina son ko kaya ne in gan shi ya yi shuɗi ko kuma kore. Yakan sani na ji farin ciki sosai ga kyau a ido. Musamman ma idan shuɗi ne ko kore. Za ka ga ya yi kyau. Ya ɗau ido. Ya yi kyau sosai a jiki.

Ina ajiye, ina ajiye mukulli na ne a jikin key holder, in ajiye a cikin gidana in tafi idan na dawo aiki in ɗauka saboda bana iya yawo da mukulli. Saboda ina da saurayin yadda mukulli ko kuma ya yi faɗi ko kuma wani ya zo ya ɗauka a jikina ya zo ya yi amfanin da ba ya kamata ba. Nakanda in ajiye mukulli dai in da ya kamata.

Ina cirewa duk bayan sati ɗaya ko sati biyu saboda farce yi na tara kwayoyi kin cuta ba shi da amfani ko kaɗan a jikin ɗan adam. So, dan haka ban ga me zan yi da shi ba. Wani lokacin ni na kan cire shi tun kafin ma sati ɗayan ko sati biyu. Eh.

Ba wanda yake ƙarfafa min baya ko me zanyi nakan yine da ra'ayina. Ba mai ce min bari in bari, ba mai ce mun yi in yi. Ni da kaina nake yin al'amura na. Duk wanda ma ya ce mai in yi in ban niyyan yi ba, nakan mai hukunci daidai da shi. Idan kuma ka ce in yi ko na niyyan yi, nakan yi.

Ba na fukicin tufafi saboda ko da yaushe tufafina suna cikin tsari. Lokacin da ya kamata a wanke su, a goge su, nakan ba da a wanke mun kuma a goge mun cikin tsari da in ɗauko in sa a cikin durowa na na kaya ko kuma akwati na.

Na fi son gidan abincin restaurant AUB Restaurant saboda abincinsu na da daɗi musamman naman shinkafansu wanda suke yi mai daɗi. Nakan je wajen lokaci zuwa lokaci domin na ci abincinsu wanda yake matuƙar burge ni. Su na da girki mai tsafta da kuma daɗi.

Bana son zama ciki kusa da taga saboda iska wani lokacin yana damu na. Nakan so na zauna ne inda taga yake a rufe ba iska sosai ba kuma zafi sosai. Ya zamana da ciki matsakaicin waje haka wanda ba damuwa sosai. Iska in ya min yawa yana damu na sosai.

Eh ina rufe baki lokacin na yi hamma saboda haka addini ya koyar da mu, wanda kuma yake ganin shi bai da addini yake ganin shi ɗan iska ne ya bari ya yi hamman a bakin shi a buɗe sai shaiɗan yazo ya shiga ya mai abinda zai mai a cikin bakin. Koba haka baki ya daɗu. Eh.

Na fi son ice cream mai ɓaurin vanilla saboda ina son shi yana da daɗi sosai. Mai ɓaurin vanilla yana da ƙanshi sosai. Mai ɓaurin vanilla da madara. Ice cream mai ɓaurin vanilla yana min daɗi lokacin da nake shanshi musamman ya sanyi sosai yana shiga cikin bakina.

Kai ba na iya tauna goro saboda ni ba tsoho bane. Waɗansu tsofaffi ne kawai suke iya tauna goro Ni yaro ne, ban cika san tauna goro ba kuma na so na ga ana tonawa saboda bai da amfani ko kaɗan ga jikin ɗan adam, ga lafiyar ɗan adam da kome da kome na rayuwa. Ba abun da zai yi amfani mutum.

Ba na riƙe riga a aljihu saboda baya mun daɗin in na sa yana takura mun. Aljihu na nakan barshi ne lokacin da na in na sa riga manya wanda ba su takura mun ba. Ba zan kuma ji daɗin yin shiga cikin mutane da ma'amala da aikice-aikacen da nake yi. Saboda haka na fi son aljihu.

Ba na kunna kendir a gida saboda ko da yaushe muna da wuta da kuma haske, to ba abin da nake yi da kendir. Kendir kuma bai da amfani sosai. Wutan lantarki ya fimin amfani, nakan ga ko ina da ko ina da nake so. Kendir kuwa sai dai ka ga ɗan haske da bai da ƙarfi sosai.

Eh nakan yi harsashe lokacin bacci musamman in yi harsashe abun da zan yi gobe in yi nazari a kai. In na yi hasashe sai in fara nazari akan abun da yanda zan ɓullo mun lamarin abun da zan yi gobe ko kuma abun da zan yi a nan gaba ko ya danganta ko a aikina ko a cikin gida abun da ya kamata in yi.

Lokacin da na fi so a rana shine lokacin la’asar. Lokacin rana ya fara yin ƙasa sannan kuma inuwa ya ɗan fito, sai nakan fito na zauna a cikin gidana na karanta littafi ko na yi wani abu mai mahimmanci lokacin zanji bana gajiya ba kuma rana sosai.

Na fi son dafa ƙwai. Ban cika son na dafaffen ƙwai ba. Na fi son na soya shi. Ya fimin daɗi in na soya, na haɗa shi da abu mai daɗi ko in soya in haɗa da biredi mai daɗi ko kuma in haɗa shi da gwara ko kuma in haɗa shi da wani abu wanda nake jin daɗin amfani da shi.

Ina cin abincin dare wajen karfe takwas na dare bayan na gama duk abin da zan yi. Karfe takwas zuwa karfe tara na kan ci abinci sannan na fara hasashen abin da zan yi kuma gobe. A kullum haka nake tafi da rayuwa na.

Ina rubuta rahoto yawan kimanin lokacin da aka bani, ya danganta da yawan aikin da nake da shi a rana da kuma yawan umarnin da na samu daga wajen mai gida na. Wani lokacin nakan amsa rahoto da yawa, wani lokacin kuma babu yawa, sai dai yadda ubangida ya kan ce min.

Da yamma in tayi nakan fito na fara karanta littafi mai amfani wanda zai min karatu na karanta abin da yake da mahimmanci a wajena sannan kuma nake yin tsari na tunanin abin da zan yi gobe in Allah ya rayu mu. Sannan kuma nakan yi ɗan ayyuka marar yawa kamar su wanki ko wani abu dai mai mahimmanci wanda zan yi a rana in na dawo wajen aiki.

Na fi zuwa shago da ake sayar da kayan masarufi saboda kayayyakin ne na wanda ake amfani da su yau da kullum. Nakan sayar da abun da nake da ɓukata wanda ba zai lalace ba don gudun kai in yi asara ko kuma in sayi abun da bai da muhimmanci a waje na. Wani lokacin nakan sayi abun da zan iya ajiyeshi ba kullum sai na zo ba.

Ba na iya tsallake igiya saboda ni ba mutum bane mai san kala, wannan wa san abubuwa kawai masu mahimmanci nake iya basu lokaci na. Sannan kuma ba na son abu wanda baya mahimmanci ya tsallake igiya baida wani mahimmanci a wurina, ban ma da lokacin da zan yi saboda aiki da sauran abubuwa da nake yi. Amma in ya zama dole haka zan, zan iya yi.

Eh ina son ɗaukan hoto musamman lokacin farin ciki ko lokacin taro ko lokacin ko lokacin fita waje ko lokacin yin wani abu na ban mamaki ko ɗaukan hoton sama ko tsuntsaye ko abin ko dabbobi haka. Suna burge ni ina son gana ɗauke su hoto ko kuma ɗaukan hoto na taron biki ko suna ko wani abu mai mahimmanci.

Eh ina lulluɓa da bargo saboda lokaci, musamman lokacin sanyi. Amma idan ba lokacin sanyi bane bana iya amfani da bargo, sai dai in yi shimfiɗa in kwanta a kai. Amma idan lokacin sanyi ne, na kan rufa saboda ya rufe min jikina, in ji ɗumi saboda bana son sanyi kuma ban cika son zafi ba sosai.

Muna biyan waɗannan tarki dubu ashirin a wata, kowane wata. In wata ta yi, suna, ƙarƙen wata ta yi, suna bi gida gida gida suna ba da bill. Idan wata ta zo, sai, in lokacin biya ya yi sai su zo su fara ansan bill ɗin. Idan ka biya su bari, idan kuma ba ka biya ba sai a yanke maka.

Eh ina amfani da net ɗinsa saboda bana son cizon sauro. Wani zubin yana kare ni daga cizon sauro, sannan kuma yana da amfani musamman ba ka san yadda sauro za su zo ba. Wani zubin laka ji suna cizon ga bana son cizon sauro ni kuma sai in yi amfani da net ko kuma maganin sauro don maganin sauro.

Abun da yake bani ƙwarin guiwa a wajen aiki shine in ga naƙasa da ni suna iyakan bakin ƙoƙarin su sai ni ma su sami ƙwarin guiwa ya sa in fara yin ƙoƙari a nawa aikin. Idan na ga basa yin ƙoƙari ni ma sai sussamun kasala in kasa yin nawa aikin ko kuma in ga na gaba da ni na ƙoƙari to nakan so ni ma yin ƙoƙari in kamo shi.

Ba na sanya safa kullum saboda ba ko da yaushe ba ne ake yake da amfani. Kamar yanzu in zan yi wanki ko kuma zan yi wanka ko kuma zan yi wani aikin datti, ba lalle na sa safa ba. Amma idan ana sanyi aiki ko kuma na sa takalmi mai rifi, to sai in sanya safa lokacin.

Muna sadarwa ne ta hanyar saƙon email ko kuma ta hanyar WhatsApp group na wajen aikinmu wanda muke amfani da shi. Duk wani sanarwa da ya kamata a sanar kowa zai gani sannan kuma wanda idan na kai da kai ne za a tura muka shi ta email ko kuma ta private WhatsApp.

Na fi son na tsaya lokacin da nake aiki amma kuma idan lokacin da hutawa ne ina so in zauna inyi huta ko kuma na kwanta. Ban cika son yin aiki a tsaye ba saboda yana da gajiyarwa amma wani zube idan ka gaji da zama hakanan za ka so ka zauna da kanka. In kuma ka dawo gida sai ka huta gaba ɗaya ka kwanta.

Eh ina bada shawara a aiki musamman na kasa da ni. Idan na ga sun yi abun da ba daidai ba zan ba su shawara na gyara musu na ce su gyara. Idan kuma na ga sun yi daidai nakan ƙara ba su shawara shima in ce su ƙara ƙoƙari. Saboda ni ma haka mai ogana yake mun duk abun da ya ga na yi daidai, zai ƙara mun ƙarfin gwiwa. Wanda ya ga ban yi daidai ba sai ƙara ba ni shawara ya ce in gyara.

Ban san me kake nufi da mataimakin murya ba. Bana amfani da mataimakin murya. Da muryana kaɗai nike amfani da shi. Bani da wani mataimakin murya. Ban san ma me kake nufi da mataimakin murya ba. Ka ƙara mun bayani. Ban san me kake nufi da mataimakin murya ba. Ka ƙara mun bayani. Ban gane me kake nufi ba. Saboda in da na gane bazan tambaye ka.

Ina tabbatar da ingancin aiki wajen bi daki-daki da ƙa'ida ganin an yi komi daidai abun da ba a yi daidai walwala a sake yi. Haka nake ba naƙasa da ni muke yi da su. Nima haka in na kai wajen mai gida na zai ƙara dubawa ya ƙara ganin daidai aka yi. Idan daidai ne, ya ce daidai. In ba daidai ba ne, ya ce a ƙara gyarawa.

Launin ido na fari ne da kuma baƙi. Wasu mutane suna cewa suna ganin ido na yana yin ja wani lokacin amma wannan yafi faruwa ne lokacin da ban da lafiya saboda ina da ɗan lalluran ciwon ido amma idan lafiya na kalau ido na yana zama fari ne da kuma baƙi dogon baƙi.

Kayan aikin da muka fi amfani da su sun haɗa da kwamfuta, Printer, hardware, desk, mouse, operator, keyboard da kuma sauransu dai. Muna yin aiki ne na Computer.

Ina kwanta lokacin da nake so na kwanta, musamman karfe zuwa karfe takwas zuwa tara. Lokacin ne nake kwanta saboda in samu cikakken bacci na awa takwas zuwa sama. Bana so in yi bacci kaɗan saboda ƙar bacci na ƙara ma mutum lafiya da natsanuwan, inda zan tashi da ƙarfi zuwa aiki na gobe.

In kan yi bikin ranan haifuwa na ne, zan wajan kiran abokai na da kuma yan uwa na a taru a gida, a taya ni murna sannan a bani kyaututtuka da bani a yanka cake sannan mu tuna baya, a yi ta dariya da fara'a sannan mu na samun lokaci mu tuna yan uwan mu wanda basu a wajen.

Gaskiya ina kallon waya na kusan ko da yaushe saboda tana da muhimmanci sosai a guri na. Da ita nike amfani na yau da kullun. Nakan yi ayyuka sosai da ita sannan kuma nakan yi abubuwa masu muhimmanci. Bana bari na ɗau lokaci baya tare da ita, tana kusa da ni ba sai dai in lokacin da zan kwanta.

Na fi son taksi saboda ba na son hayaniya. In shiga ni kaɗai ba takura ba kuma wanda za a ɗauka sai ni. Amma bus ko za ka ga an ɗauka wani ba kai kaɗai ba. Amma taksi shi kai kaɗai za a ɗauka a kai ka inda kake so. Sannan kuma ba bata lokaci ana tsaye tsaye. Bus kai kaɗai ne.

Ina jin ye tsoron abin da zai zo ya ɓata mun aikina ko kuma in yi shi ba daidai ba wanda daga baya za'a zo ana ta kalubalanta na. Na fi son komai zan yi shi in yi shi akan ƙa'ida ban karya doka ko ɓata ma wa wani. Bana son gudun abin da zai ɓata mun rai, ina gudun ɓacin ran raina.

Ina karanta jarida lokaci zuwa lokaci saboda sanin me ke faruwa. Sannan kuma in lokacin da bana cikin yanayi mai ban daɗi kan ɗauke min hankali na. Sannan jarida na da mahimmanci don yana karanta labarai. Zaka zama cikin kwanciyar hankali.

Nakan iya duba lambar QR a jikin kayan da na siya ko kuma kayan da zan biya kuɗinsu. Hakan yana da manyan sauƙi wajen biyan kuɗi ko kuma yin, ko kuma yin hoton abunda zaka dau siya, sannan a gane me kake so ka biya kuɗin, sannan ka ƙara dawowa ka ansa.

Yanda na saba wanke tufafina nakan wanke shi sau biyu ko kuma sama da sau biyu in ɗauraye kuma sau biyu. Nakan wanke da farko nakan wanke na rage mai da ta sannan na ƙara wanke wa na wanke shi gaba ɗaya sannan na zo na ɗauraye na rage mai kuma sannan na ƙara ɗauraye wa na ɗauraye shi gaba ɗaya.

Lokacin da ruwa yake zuwa, na kan samu natsuwa na fara karanta littafi ko na fara yin wani tunani mai mahimmanci saboda lokacin ina samun kwanciyar hankali da yin tunanin abubuwa masu mahimmanci. Sannan lokacin ina zuwa min da nishaɗi da farin ciki a cikin rayuwa.

Na fi sabawa da AC kuma na fi son AC saboda ba iska ba ne, sanyi ne, shi kuma fanka kawai iska ne fuu zaita damunka. AC ko yana da, yana da daɗi sannan kuma yana da kwanciyar hankali da daɗin cikin aiki lokacin da kake aiki. Za kaji ba ka jin gajiya.

Ban gane tambayan ba. Bana kowanne kan jaka. Ina kan, ina kan tsaye ne kawai. Bana kan kowanne jaka. Ban gane tambayan ba ka sake. Ina nufin ban gane tambayan ba. Wane kalan jaka ke nan? Wane kalan jaka ke nan ajiye?

Sai na tsarkake gidanmu sau biyu a rana sai na tafi wajen aiki, kafin in tafi aiki in tsi sharar. Wallahi kuwa duk wani object da zaka ji ka wancan da ka je ƙarke maka.

Ina yin karatu kafin in kwanta. Nakan karanta abin da ya kamata na karanta. Wani zubin nakan karanta littafi mai muhimmanci wanda yake na wanda zai amfane ni wani lokaci kuma nakan karanta labarai ko saƙonni. Mostly da wani mafi yawan lokaci na fi karanta saƙonnin da aka turo mun saboda ina aiki bana duba.

Ina guje wa zafi wajen buɗe kowane window ko kuma ƙofa da ke gida na, ko kuma na rufe ko'ina na kunna AC ko kuma fanka. Mafi yawan lokaci, na fi jin daɗi lokacin da nake cikin kwanciyan hankali da iska da wadatacce wanda ba zai dame ni ba kuma wanda bai yi yawa ba.

A'a bana shan magani kullum. Magani ina shan magani ne lokacin da nake bani da lafiya ko kuma lokacin da likita ya yi bani magani yace in sha. Magani ba ya zama kullum ba, ba abinci ba ne da zan ringa kasha shi kullum. Sai dai ina da lalluran da ya kamata in sha a kullum ba ko da yaushe nake sha ba.

Eh ina sa uniform a wajen aiki koyaushe saboda muna sa sut da takalmi baƙi da hula baƙi da kaya baƙi. Ranar kuma Juma'a za mu sa manyan kaya mu tafi wajen aiki. Ranar da ba Juma'a ba ranar ne muke sa yunifom amma idan ranar Juma'a ne muna sa kayan kowane kalan kaya.

Ina sanya agogo a hannu saboda yana taimaka min wajen duba lokaci, musamman idan ina aiki ban so in ɗauka wani abu sai kawai daga hannuna in kalla saboda bana duba lokaci sosai.

Ina raba ragon abincin da ya rage mun na bama baƙata wa'inda suke da su, ko almajirai ko masu baƙata ko maƙwabta ko 'yan'uwa wa'inda suke so. Lokacin da ina gane ba zai ishe na kai ba, ba zai mun abin da nake so ba sai in ba wanda yake da baƙata.

Abun da yafi mahimmanci a cikin abokantaka na shine sirri da kuma riƙon amana da yadda, shine yake tafiyar da al'amura saboda muna taimakon juna da riƙe sirrin juna, da taimaka ma juna don da wani bai da shi zai taimaka ma wanda yake da shi.

Na fi ci da cokali musamman lokacin abincin dare, amma wani lokacin abincin da ba zan iya ci da cokali ba zan iya in wanke hannuna da ruwa mai kyau sannan in ci abinci lokacin da nake cikin farin ciki da ƴanuwana da abokan arziki na.

Ina son bayar da kyautar da mutum zai ji daɗi, wanda zai ringa tunawa da ni a koda yaushe, ko kuma ina so in ba kyautar kyauta a lokacin da yake da bukata, inda zai yi amfani da shi, ya biya makanshi bukata ko ya yi abin da ya dace, zan man lokacin tsanini ko lokacin bukatuwa.

Kullum idan na tashi da safe karfe takwas nake fara aikin da zanyi. Sannan na shirya na tafi makaranta ko na tafi wajen aiki. In kan yi kullum haka saboda ba sa bar yin ayyukana a ko da yaushe ba, sai na jira wani abu da zai zo ya ɓata mun ayyukana.

Na fi amfani da, na fi amfani da hannun dama saboda ina amfani da shi wajen yin ayyukana da nake yi kullum saboda na fi amfani da hannun dama lokacin da yin aiki da kuma lokacin da cin abinci da sauran abubuwa.

Ina zuwa kasuwa ranar lahadi saboda ranan ne ba a yi giya sosai, ranan hutu ne kuma in naje kasuwa ba fi cunkoso zan yi abin da zan yi. In gama in fito da wuri sannan kuma ba cunkoso ba hayaniya da kwanciyar hankali.

Iya kake gaida mutane? Ina gani da mutane da safe in na gan su kafin na tafi aiki. Duk wanda na gani musamman wanda ya girme ni, zan ce mai ina kwana, ya gida, ya aiki haka da safe. Sannan kowa ya tafi inda zai je yayi aiki. Kafin nan kowa in an dawo daga aiki shima hakan aka yi akara gaisawa.

Ina jin tsoron kwari saboda wani lokacin ban san aya ta yadda zai zo mun ba. Musamman lokacin da naga lokaci na baya tafiya lokacin da ya dace ba sai na zo na tambayi wani ba. Kawai zan yi amfani da kwari na ne ba sai na ji tsoron wani abu ba lokaci zuwa lokaci.

Eh ina jin manufa-manufan tallace-tallace zuwa da fama da tsarin da na ɗora wa kai na. Wani lokacin tallace-tallace ba shi da amfani idan ba ka sa shi ka yi shi a lokacin da ya dace ba. Amma idan ka yi lokacin da ya dace za ka ci nasara sannan kuma za ka yi amfana sosai.

Na fi son bikin ƙarshen shekara saboda kowane shekara da ta zo a ƙarshen shekara ana taruwa ayi farin ciki sannan a fara tunanin wani shekarar da za ta zo na nan gaba sannan ana kiran manyan mutane na manyan mawaƙa sannan ayi taro duk ƙarken shekara.

Ina ajiye takaddan aikina a waje mai mahimmanci inda ba zai yi ta, inda wani abu ba zai taɓa shi ba ko ya lallace ko ya yage ko ruwa ya taɓa shi. Ina ajiye shi a akwatin durowa na saboda ingancin shi da mahimmancin shi a wajena. Wane ma browser ɗaya ne kuke yi?

Ina yanke farce sau ɗaya ko sau biyu a kowane sati, saboda in yanke duk sati in wanke ko kuma duk tsawon sati biyu haka yana taimawa lokaci zuwa lokaci, yakan kuma sa ka tsaftace farcen.

Eh, ina kallon Taurari kullum kafin na kwanta, lokacin yana sa mun natsuwa da kuma tunani mai mahimmanci da kuma Arzikin samun kowanne rana. Hakan sa ni na manta da duk damuwan da nake ciki sannan kuma na yi tunanin abubuwan da ya dace da ni a lokacin da ya dace.

Furan da na fi so shine mai kyau fari ko kuma mai fari da ja a jikinshi da launin kori. Yana burge ni in ji yana ƙanshi ko kuma yana laushi a ɗum idan an taɓa da kyau. Za a ga yana fari ko kuma muna launin ja ko wani kala daban.

Eh ina da WiFi a gida saboda wani zubin idan na dawo aiki nakan yi amfani da Wi-fi in yi abu gudanar da ayyukan da nayi kamata in yi. Wani kuma zubin kuma idan ban da soft sai in bari sai na yi soft sannan in yi amfani da shi. A unguwarmu ma gaba ɗaya muna amfani da Wi-fi ne kyauta.

A'a bana iya rera waƙa lokacin da nake wanka saboda idan ina cikin bayi bana magana. Kowai kan yi shiru ne in yi sauri in yi gama abin da nake saboda ba waje bane na surutu da wani abubuwa da bai kamata ba. Kowai nakan yi abin da ya dace ne in yi abin da ya kai ni ba waƙa bane ya kai ni. Amma idan na fito cikin bayi wani lokaci nakan yi abin nakan dan yi waƙa na ma ɗan yi rawa.

Ba na ajiye kwafi bayan namu. Wani lokacin in ba abu bane mai mahimmanci amma idan abu mai mahimmanci ne nakan ajiye kwafi saboda yana mun amfani lokaci. Ban san lokacin da abu zai taso ba amma idan na lura ba abu bane mai mahimmanci, nakan bari sai abu mai mahimmanci ne kawai sai in ajiye mai kwafi.

Gaskiya, na fi son miya me zafi. Na fi son miya me zafi saboda yana mun amfani wajen haɗashi cin abinci. Gaba ɗaya ma na fi son abinci me zafi. Ban son abinci me sanyi saboda ban iya cin shi. Be kuma min daɗi sosai amma idan da zafi na kan ci shi sosai.

Wayana na cika ajiya. Ban gane tambayan da kuke yi ba saboda ban gane wani, bai da wani ma'ana. Wayana na cika ajiya. Ku ƙara duba dai tambayan nan. Wayana na cika ajiya. Ban gane me kuke nufi da wayana na cika ajiya ba. Eh?

Da safe idan na farka, nakan fara yin addu'a sannan na yi sallah. Idan na yi sallah na saina tashi na yi ne karin kumallo. Idan na yi karin kumallo sai in ɗan yi jijjiga jini na na mintoci sannan na fara tunanin abin da zan yi na ranan, sannan na shirya na tafi wajen aiki ko kuma na tafi makaranta ko in tafi inda zan je.